Yaya kake koyan fasaha sabo? Ina koyan sabon fasaha ne ta hanyar yanar gizo. Nakan yi bincike ta waya. Menene ya fito sabo mai ake yayi yanzu? Wane fasaha ne yake tashe? Wata lokacin kuma na kan koya sabon fasaha ta hanyar zuwa training din sabon fasaha a wuraren da ake koyarwa. Sannan na kan ƙara binciken sabon fasaha ta hanyar bincike a waya kamar su Google, kamar su kafafen sada zumunta. Nakan koya sababbin fasaha ta wa'innan gurare.

Me kake, me kake yi da farkon lokacin da ka isa ofis? Me nake yi farkon lokacin da na isa ofis? Farkon lokacin da na isa ofis, bayan na tashi naje ofis, nakan fara gaisawa da abokanan aikina, staff kenan, 'yan uwan aikina. Bayan nan, idan an share ofis ɗin to, idan ba a share ba, sai in ɗauka tsintsiyani da kaina in shasshara ko'ina, in gogge tebur ɗin. Bayan nan kuma sai in karya saboda bana karyawa a gida sai naje ofis. Idan na karya, bayan nan kuma sai in ɗauko aikin da yake gabana. Idan akwai fayil-fayil ɗin da aka ajiye ana buƙatan in duba sai in bibbincika. Idan kuma ta Gmail aka turo mun, shi ma zan dudduba. Idan kuma ta kwamfiyuta ne, shi ma zan dudduba. Sannan idan akwai wanda yake jira na sai in fara ba su daman cewa su shigo mu tattauna. Bayan naje ofis abun nake, abun da nake na farko shine bayan na gaisa da ma'aikatan wuraren aiki, yan uwan aikina kenan sai na shiga cikin ofis ɗin. Idan an share in zauna, idan kuma ba a share ba zan ɗauka tsintsiya da mofa da abin gogge-gogge, ingogge ko'ina kafin in zauna in fara aiki.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yaya nake bayar da ra'ayi a aiki? Ina bayar da ra'ayi a aiki ne ta hanyar ba da shawarwarin abin da ya kamata. Bayan na yi dogon nazari, da dogon tunani akai, nakan ba da ra'ayi a aiki bayan na yi dogon tunani, saboda ba za ka zo ka faɗi abin da, idan ka faɗi ba zai zama marak zai zama mara kyau, ga wa'inda ka gaya mawa ba. Nakan bayar da ra'ayi a aiki kafin na faɗi ra'ayina, nakan yi tunani kan cewa, wannan abu ka za idan na faɗi, zai amfanar da al'umma koku ba zai amfanar da su ba? Akwai wanda zai iya cutarwa Koku ba wanda zai iya cutarwa? Nakan bayar da ra'ayi a aiki, ta hanyar tunani, faɗin abin da zai amfana kowa da kowa, ba tare da ka faɗi abin da zai zama son kai ne, ga kanka kai kaɗai ba. Nakan bayar da ra'ayi a aiki ta hanyar faɗin abin da zai amfana kowa da kowa da yake cikin wannan aikin.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Ina raba wurin da nake a yanar gizo? A'a, bana raba wurin da nake a yanar gizo. Saboda idan zaka iya gaya ma kowa da kowa inda kake, zai iya zama hatsari ga lafiyarka. Za a iya kawo maka wani hari saboda ka riga da ka raba wurin da kake ta yanar gizo. Za a iya tracking ɗinka a san a ina ne kake. Wani ya zo ya ƙulla maka mina finci ko kuma a maka cinne saboda Najeriya ta lalace. Za a iya kawo maka hari saboda ka riga da ka gaya ma mutane inda kake. To wannan dalilin ne yasa bana raba wurin da nake a yanar gizo. Ina ɓoye inda nake ne sai ga wa'yanda na aminta da su, na amince da su, suka zama amintattu, wa'yanda suka zama jini na. Su ne zan iya raba inda nake da su a yanar gizo waɗanda ba za su cutar da kai ba a rayuwa.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, wasu lokutan idan babu wanda za mu ci tare da shi, ina rabawa. Ba, ina rabawa. Idan kuma akwai wanda za mu ci tare da shi to ba na rabawa, sai mu ci tare. Wasu lokutan mu kan raba abincin mu, kowa a sa maina shi a kwano. Wasu lokutan kuma mu kan ci tare, kamar idan mun haɗu irin biki suna bikin sallah. Wasu lokutan kuma asin family mu kan sa abinci a kwano ɗaya mu ci tare. Wasu lokutan mu kan raba abincin mu da mutane, wasu lokutan kuma ba mu rabawa muna ci gabaki ɗayan mu. Mu kan raba abincin mu da mutane musamman idan kowa yana uzurin gaban shi babu wanda zaka ci tare da shi. Wasu lokutan ina raba abinci na ni da mutane, wasu lokutan kuma ba na rabawa.

Menene abincin da kake fi so? A abinci akwai abinciccika yanda nake so ba guda ɗaya bane. Da farko dai abincin da na fi so, ina son shinkafa da miya, da wake da salad a gefe sannan ya kasance da ɗan kifi ko nama. Sannan kuma ya zama da ƙwai ɗan ruwa mai ɗan sanyi ko kuma wani ɗan tataccen kayan marmari. Sai kuma ina son masa waina, ina son waina a yi shi da ƙuli ƙuli. Sannan kuma ina son gurasa. Sannan kuma a abinci ina son tuwo miyan kuka. Sannan kuma ina son dafadukan shinkafa. Sannan kuma ina son jollof ɗin taliya. Amma duk a ciki na fi son shinkafa da miya saboda ta fi daɗin ci kuma ta fi gina jiki da ƙara lafiya a kan jikin mu.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutune ta hanyar tura wasiƙa. Musamman ina niman izinin hutu idan rashin lafiya ya kama ni ko kuma ina da wani uzuri irin biki suna, taron haihuwa ko kuma idan wani uzuri mai mahimmanci ya taso mun wanda dole sai naje. To ina niman izinin hutu ta hanyan tura wasiƙa ga shugabannin aikina cewa ina neman izinin hutu akan misali ko rashin lafiya ko kuma dai wani uzuri ya kama ni da ba zai bani daman zuwa wurin aiki ba. Nakan nema izinin hutu ta hanyar gaya ma abokan aikina cewa ba zan samu daman zuwa ba ko kuma in ba da shi a rubuce. In tura saƙon cewa ina neman izini cewa ba zan samu daman zuwa wurin aiki ba. To idan an yi min izini sai in huta. Idan asibiti nake son in je sai in je a duba ni. Idan kuma wani uzuri ne shi ma sai in je uzurina. In bayan izinin hutun nawa ya ƙare sai in koma wurin aikina.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ne ta hanyar, ta hanyar amfani da yanar gizo, ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta na zamani. Tanan muke amfani da shi wurin sadarwa kamar su WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram da email. Mukan yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wurin sadarwa. Idan ana buƙatar haɗuwa a wani wuri misali, za a yi amfani da Gmail a tura wa kowa saƙo cewa lokaci kaza ana buƙatan kowa da kowa ya halarta taro kaza. Muna amfani, muna amfani da kafafen sada zumunta wurin aiki musamman abin da ya shafi aikace aikacen gurin aikin namu. Kaman yanzu idan wani fayil ana so a tura shi, za'a yi amfani da sadarwa ne wurin tura aikin.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin aiki bayan lokaci. Musamman idan ayyuka sun cunkushe, ayyuka sun yi yawa, to mukan ƙara lokaci muyi aiki bayan lokacin tashi daga aiki yayi. Ana kiranshi da obatime. Mukan yi aiki bayan lokaci zai zama amma kaman cewan ka samu wani ƙarin hanyoyin shiga ne, saboda wannan lokacin da mutum ya ƙara za a biya shi. Ya zama kaman ka yi overtime. Mukan yi aiki bayan lokaci ne idan wasu ayyuka masu mahimmanci sun taso bayan lokacin aiki ya riga da ya wuce. Amma idan har lokacin aiki bai riga da ya wuce ba, muna yin aiki ne a cikin lokacin aiki. Amma idan aikin ya zama mai mahimmanci ne, mukan iya yin aikin bayan lokacin aiki, to sai ya zama mun yi overtime ke nan. Sai a biya ka kuɗin wannan overtime da ka yi baya cikin kuɗin salarin ka. Mukan yi aiki bayan lokaci.

Yaya kake kawo wa gidanku? Ina kawo wa gidanmu ne ta hanyar tafiya da ƙafafuwa na. Sai dai kuma ranan da na gaji nakan iya in hau abin hawa in an rage tafiyar. Shi ma in na ɗan hau abin hawa kafin a kai gida sai in sauka sai in sake yin tafiya. Ina yi ina ɗan gaisawa da jama'an da suke kan hanya. Ina kawo wa, kawo wa gidanmu ne ta hanyar yin tafiya da ƙafafuwa na. Shi ma ina yi ina ɗan tattafiya a hankali a hankali har in samu in kawo. Idan na gaji kuma sai in ɗan tsaya in ɗan huta. Idan na samu wanda na sani za mu ɗan gaisa tare. Ina yin, ina kawo wa gidanmu ne ta hanyar tafiya da ƙafafuwa na. Sai dai idan na gaji ko kuma idan bana jin daɗi sai in hau tagzi ko a daidaita sahu sai ya rage mun hanya.

Kana musafaha da mutane? Eh ina musabaha da mutane amma kasancewan ni maca ce, ba ko da yaushe ba. Bana yin musafaha kuma da maza, sai da mata 'yan uwana. Shi ma sai irin wayanda aka daɗe ba a haɗu ba. Ko an haɗu a wurin addinin musulunci shine ake yin musafaha tsakanin mace da mace. Mukan yi musafaha da ƙawayena idan mun haɗu ko kuma da maƙwabtana idan mun haɗu ko kuma da dai wani daban wanda baka taɓa gani ba wani abu ya haɗa ku. Ina musafaha da mutane amma dai bana musafaha da maza saboda addininmu na musulunci bai bamu daman gaisawa da maza ba. Sai dai idan ko mijinka ko babanka ko yayanka ko wani ɗan'uwanka na jini, su ne kaɗai zaka iya musafaha da su. Kasancewa na mace ina musafaha amma da iya 'yan uwana mata.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaura ƙulli. Kamar yanzu ana son a ƙulle wani kaya. Nakan iya ɗaure shi gam gam gam gam gam gam gam sai mu ƙulle shi. Kamar yanzu ana son a yi lodin kaya a mota daga wani gari zuwa wani gari. To ana buƙatan a ƙulle shi saboda kar kayan su zube a hanya ko kuma a mashin ko kuma in mun haɗa kayan su kola zamu kai wanki. Shi ma mukan iya ɗaura ƙulli. Muna ɗaura ƙulli. Ina iya ɗaura ƙulli.

Menene abinda kake tunawa daga yaro? Akwai abubuwa na tunawa daga yarinta, musamman irin su kukan banza, kashi a po, fitsarin kwance da kuma yawan rashin ji da datti da kaya. Da ɗaukan kuɗi sai kace ba kai ka ɗauka ba. Ɗan naira biyar goma kaje ka sai sweet. Idan maman ka ta aji a ƙasan fulo sai kace ba kai bane. Da satan naman miya, da kukan banza, da fitsarin kwance da kuma yanayin yanda kake ma maman ka shagwaɓa. Haka nan ka sata a gaba ka dinga mata kuka kana cewa kai yunwa kake ji. Ina tuna abubuwa da yawa da yaro, musamman wasan ƙasa da kuma irin gara taya. Haka idan yaro namiji ne, da fitsarin kwance, da ɓata jiki, da ɓanna. Zaki iya kiyi tuwo, yaro ya zo ya zuba ƙasa a ciki yace zai tuƙa miki.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske amma idan da rana ne. Idan da rana ne ina son ɗakina yayi haske. Hasken fararen fitilu, in gansu na kukkunna su ko ina ya kawo haske. Amma idan da daddare ne bana son ɗakina yayi haske, saboda yana hana ni bacci hasken. Wasu lokutan ma idan zanyi bacci da rana sai na kashe hasken fitilin saboda suna damuna, suna hana ni bacci. Wasu lokutan ma, haka nan zanga bana son ganin hasken. Nafison in dai gani shi ba duhu ba shi ba haske ba. Ina son ɗakina yayi haske amma da rana. Amma da daddare nafison in gan shi yayi duhu saboda idan da haske bana iya samun yin bacci mai kyau. Nafison in kwanta a cikin duhu ɗan haske kaɗan wanda bazai takurawa idanu na ba yadda bacci zai kwashe ni da wuri, in fara mafarkai na masu daɗi, na shiga aljannatulfirdawsi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine gaskiya da riƙon amana da girmama abokan kasuwanci ta hanyar, ta hanyar kyautata musu, ta hanyar kyautata mu'amala tsakanin ka da su saboda su ji dadin dawowa gobe. Ta hanyar kamanta gaskiya da adalci sannan ta hanyar yin ciko, yin awu mai kyau saboda kar ka rinƙa tauya mudu ya zama kana shiga haƙƙin wanda yake siya. Kaman yanzu idan masara ne ka auna ta ka tabbatar da cewan ta aunu sannan ka kasance mai fara'a ga mutane abokan kasuwancin ka. Saboda wannan fara'an da ka ke yi shine zai saka har wani ma ya ce maka aiko "ka je wurin wane ka sai kaya" saboda yana da kyau, yana da um um kyakkyawar mu'amala mai kyau ga mutane.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To idan mutum yana son ya kammala aiki akan lokaci, dama ya kamata a ce ya shirya tsarin yadda zai yi aikin, saboda kar lokaci ya ƙure. Kamar yanzu misali, idan kana da aiki da yake buƙatar awa uku, to za ka fara shirye-shiryen aikin tun kafin lokaci yayi ta hanyar tunanin cewa idan na fara, awa nawa zai ɗauke ni. Idan ka yi amfani da tunani kafin fara aiki ka tsara shi, to zan yi kaza a minti kaza, zan yi kaza a minti kaza, zan yi kaza a minti kaza. To wannan zai baka daman kammala aikinka a kan lokaci. Amma ba kawai haka nan ka fara aiki ba tare da ka tsara yanayin yanda aikin zai kasance ba. To har lokaci zai iya wuce ba, ba tare da ka kammala aikin ba. Amma ina, idan kana son ka kammala aiki akan lokaci, idan ina son in kammala aiki akan lokaci, na kan shirya tsarin aikin kafin in fara aikin to sai in kammala aikin akan lokaci.

Yaya kake jure wa zafi? Gaskiya bana iya jure ma zafi, saboda zaka ji idan da daddare ne, sai in kasa bacci, in koma ƙasa, in koma siminti, in je in yi wanka, in je in yi mene ne, in yi mene ne. Gaskiya bana iya jure wa zafi. Bana iya jure wa zafi kwata-kwata, saboda bana son zafi yana hana ni walwala. Idan ana zafi ma bana iya bacci, sai dai in yi nan, in yi can, in yi can, in je in yi wanka, in tsama inda zan kwanta idan katifa ce. In je nan, in je can, in buga nan, in buga can, in ɗauko mafeci, in yi fifita, in kunna fanka idan akwai wuta. Idan babu wuta, in cire riga, in jiƙa ta, in maida a jikina inda ma zan kwanta, in yayyafa ruwa. To gaskiya bana iya jure wa zafi kwata-kwata, saboda yanayin zafi ba shi da daɗi. Yana saka takura kaji ka kasa bacci, ka kasa yin komai da komai ne.

Wani irin wasa kake fi so? Na fi son wasa. Idan a wasan mutane ne, na fi son kallon wrestling saboda yana nishaɗantar da ni, yadda ake dake-dake da nushe-nushe. Idan kuma a wasa ne na al'adar mu, na fi son wasan ƴar gala-gala. Saboda wasan ƴar gala-gala yana saka nishaɗi, yana sa nishaɗi. Sannan kuma mukan jijjiga jini, mu motsa jini muyi farin ciki, mu manta da damuwowi. A wasa, na fi son wasan ƴar gala-gala saboda yana saka nishaɗi, yana saka mu muji daɗi a ran mu.

Kana iya yin kira bidiyo? Eh, ina iya yin kira bidiyo. Ina iya kiran abokaina, ƙawayena, ƴanuwana, yarana da kakannina. Nakan yi kira bidiyo musamman idan na je unguwa, na yi tafiya me nisa. Nakan yi kira bidiyo idan ina marmarin wani nawa, ina so in ga fuskan shi kuma mun yi nisa. To sai na yi kira bidiyo, sai mu ga juna mai farin ciki, mu ji daɗi, mu gaisa, mu tattauna. Ya kake? Ya kwana biyu? Ya wurin aikin? Kana jin daɗin rayuwan ka a inda kake? Wane ci gaba ka samu? Wane matsala mutum ya fuskanta? Sai duk mu tattauna. Kira bidiyo kuma yana da daɗi. Ya fi kira ta nomar kira daɗi. Nakan yi kira bidiyo musamman idan na yi nesa da gida. Nakan kira mamana, babana, ƴanuwana da kuma dangi na. Nakan iya yin kira bidiyo musamman idan mijina yana gidan kishiya ta. Nakan yi kira bidiyo saboda in ga wane hali suke ciki, me suke aikatawa.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Ina sauraron rediyo tashoshi daban daban kamar Freedom, Alheri, Liberty, tashar 'Yanci, Karama. Nakan saurari labaran duniya da cewa wane bayani ne aka zo da shi yau, me duniya take ciki, labaran siyasa, labaran wasannin ƙwallon ƙafa, labaran al'amuran yau da kullum, farashin kayan masarufi. Nakan saurari rediyo saboda yana ƙara gaya maka wane hali rayuwarka take ciki, me ake shiryawa, me ake ƙullawa a gwamnati. Mukan saurari rediyo da ni, da ƙannaina, da babana, da mamana, da yarona, da surukata, da mijina, da ƙanin mijina, da yayan mijina, da ƙanwar mijina, ita ma. Mukan kunna rediyo mu saurara, mu ji wane labarai ne aka zo mana da shi. Sannan kuma muna sauraron shirin Nuni cikin nishaɗi, karatun littafin Hausa wanda zai ɗan baka labarurrukan wasu mutane daban.

Kana sanya tabarau? A'a, bana sanya tabarau saboda bani da tabarau. Amma wasu lokutan idan na ga ya burge ni a fuskan wani, na kan karɓa in ce bari in ɗan saka in gani ko zan yi kyau. Amma watakila nan gaba in fara sanyawa. Bana sanya shi ne yanzu saboda ban da ra'ayin sa shi. Amma dai wainda suke sawa, na kan ga wasu yana musu kyau wasu kuma baya musu kyau. To, na kan iya tunanin ko ni ma zai min kyau ɗin ko ba zai min kyau ba. Allahu a'alam. Amma da yiwuwar nan gaba ƙila in fara sanya tabarau. Musamman lokacin iska saboda kare ido daga shigan iska. Idan ka sanya tabarau zai taimaka maka wuraren ƙura ba zai shigan maka ido kai tsaye ba. Gilas ɗin zai taimaka maka wurin kare maka wannan ƙura. Ƙila nan gaba idan na siya tabarau zan iya fara sanyawa. Ko ƙila zai min kyau ko ba zai min ba. Ban riga dai da na sani ba. Amma akwai yiwuwar ƙila nan gaba in fara sa tabarau. Amma a yanzun dai bana sanya tabarau.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Muna amfani da kayan aiki a wurin aikinmu kamar kujera, tebur, alkalami abun rubutu, littafai muna amfani da project sanan muna amfani da photocopy machine sanan muna amfani da laminating machine, sanan muna amfani da white board muna amfani da marker sannan muna da tebura, muna da kujeru, sannan muna da abubuwa dai da dama da ba zan iya lissafo su ba. Muna amfani da abubuwa a wurin aikinmu sosai. Muna amfani da kayan aiki, muna amfani da photocopy machine, muna amfani da A4 paper, wuraren fitar da bayanai. Sannan muna da printer, mu kan yi printing ɗin muhimman takardu. Sannan kuma muna da kwamfutoci, muna amfani da kwamfutoci a wurin aiki.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne ta hanyar kyakkyawar mu'amala da su, ta hanyar sake musu fuska, ta hanyar gudanar da ayyuka tare. Ina jagorantar mutane ne ta hanyar tsayawa tsayin daka in tabbatar da kowa yayi aikin shi ba tare da nuna musu cewan ni na fi su ba. Nakan maida kowa ya zama kaman abokina. Ina jagorantar mutane ne ta hanyar sakin fuska da fara'a da wasa da dariya. Sannan idan abun aiki ya kama, zan tsaya tsayin daka in tabbatar da cewan kowa yayi aikin da yake kanshi ba tare da ɓata lokaci ba. Kuma sannan, mukan yi ƙoƙari mu biya kowa kuɗin aikin shi akan lokaci ba tare da danne ma wani hakki ba ko kuma kai aiki a ƙibiyanka.

Kana raba ayyuka ga wasu? Kana raba ayyuka da wasu? Eh, ina raba ayyuka da wasu. Musamman idan aikin ya yi min yawa ba zan iya yi ni kaɗai ba to sai in samu wasu su taimaka min ta hanyan biyan su ladan aikin. Ina raba aiki da wasu musamman idan aikin ya yi min yawa ba zan iya yin shi ni kaɗai ba sai in kira wasu su taimaka min da aikin sai in biya su ladan aikinsu. Kamar yanzu a misali aikin gida, idan na ga irin ina da shara, wanke wanke, sukola, goge kaya, wankin banɗaki, ba ma fulawa ruwa to idan na ga ba zan iya yi ni kaɗai ba ko kuma ina jin kasala ko gajiya a jikina sai in samo wacce za ta taya ni wayannan ayyuka tayi wasu ni kuma in yi wasu. In bayan ta gama aiki sai in ɗauka ladan aikin ta in ba ta.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Yaya kake magance damuwa a aiki? Kaman misali, idan wani abu ya dame mu a wurin aiki, zan kira sauran mutane da muke aikin tare mu tattauna wannan matsala, mu yi magana a kan wannan damuwar da ta dame mu, sai kowa ya kawo shawarar shi wanda zai sa a fita a wannan damuwa. Bayan kowa ya kawo shawarar shi sai mu ji cewan tawace ce ta fi amfani, ta na wane ne kowa zai iya amfana. Ba tare da son kai ba, ba tare da cewa an zalunce wani ba, ba tare da cewa kai shawarar ta mun, kai shawarar ya maka ni kuma bai mun ba. Sai mu tsaya a kan matsaya ɗaya sai mu magance damuwan mu ta hanyan wannan aikin. Muna magance damuwar mu ta hanyar tattaunawa da juna da kuma haƙuri da yanayin yadda rayuwa take zuwa.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abubuwan da nake yi da yamma kafin in kwana suna da yawa. Nakan gyara gado kullum yamma, bayan gyaran da na mai da safe. Wataƙila bayan na gyara da safe an hau an ƙara ɓatawa, to bazan sake gyara shi ba sai yamma idan za a kwanta bacci. In ƙara share ɗaki, in gogoge, kuma sannan in wanke bayi, in yi mofin ɗin falo, in kakkaɓe kujera, in gyara fuloli, sannan in je kasuwa in yi cefane. In siyo albasa, tarugu, tumatur, magi, mangyaɗa, shinkafa, wake, gawayi, sai in dawo in haɗa wuta, sai in dafa mu ci. Bayan nayi jajjage, nayi faibolin shinkafan, na tafasa waken, na ɓare magi yanda dai ake girki, sai in zo in girka. Ina girkin nan idan na gama ɗaura komai sai in bar shi in tafi in je in yi wanke wanke. In wanke kwanoni wanda za a ci abincin ke nan. To bayan nan kuma zan yi wanka idan na gama girkin. Bayan nan lokacin sallan isha'i ya yi, sai muyi sallah, sallan isha'i. Bayan nan sai muyi azikar, sannan sai mu zo mu ci abinci. Sannan kafin in kwanta da yamma, kullum nakan goge bakina da brush, sai in ƙara yin wanka idan naje in na goge bakina sai in sake yin wanka. Sannan ina canza riga zuwa rigar bacci, sai in ɗan yi karatu kaɗan. Bayan nayi karatu sai in zo in kwanta in yi bacci. Bayan nan kuma idan na ɗan farka da daddare, shi ma zan je in yi fitsarin fitsari sai in dawo in ƙara kwantawa. Abubuwan da nake yi da yamma kafin in kwanta bacci sun haɗa da wanke wanke, shara, girki, wanka, zuwa kasuwa, siyo kayan lambu wanda zan sa a girkin da nai mana da yamma.

Yaya kake tafa? Ina yin tapa ne ta hanyan yin tapi da hannuna, kamar a taro idan an ce a tapa sai mu tafa kamar haka. Muna yin tafa ne ta hanyan yin tafi da hannayen mu. Kaman idan an je wani taro sai aka ce a basa hannu sai mu tafa da hannayen mu. Mukan yi tafi ne ta hanyan yin tapi. Mukan yi tafa ne ta hanyar yin tafi da tafukan hannayen mu.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne ta hanyar tallan kayana. Ina tallata kayana sai in janyo mutane. Kamar yanzu misali zan iya in ɗauka kayan sai in ce maka gashi na baka kyauta. Saboda dai in gina dangantakar kasuwanci dakai. Kamar yanzu misali zaka iya kawai ka zo ka ce a baka abu kaza sai in ce a abar kuɗin gashinan kaje ka gwada. Idan kana yana da kyau idan ka dawo a gaba sai in ansa kuɗin. To wannan abun da nayi maka zai sa kaji daɗi sai ka dawo kaga cewan na kyauta ta maka ai bazaka iya siyan abu a wurin kowa ba sai a wurina. Ina gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar kyautata mu'ammala na ga abokan kasuwanci na ta hanyar godiya ga duk wanda ya siya abun da nake siyarwa ko ƙarami ko babba. Idan mutum ya siya abu a hannuna zan ce mishi to na gode kaza da kaza da kaza sai mutum yaji daɗin wannan abun da nayi mishi har ka gaya ma ji ya kira wani. Yace kuje wurin Aisha me seda zoɓo, zoɓonta yana da kyau, ga daɗi, ga sanyi, ga ƙamshin abarba kuje ku siya zakuji daɗin shi. Duk wanda kuma ya zo ya siya abu a hannuna zan tabbatar da cewa na gina dangantaka ta kasuwanci dashi wanda daga nan zai rinƙa zuwa wurina yana siyan kayayyakina har ma ya kira mun wasu ta hanyar yin mishi fara'a da kyaututtuka da ba ma ƴa'ƴanshi kyaututtuka saboda dai in samu in gina dangantakar kasuwanci da wannan mutum.

Wani irin miya kake fi so? Wane irin miya kake fi so? Wani irin miya kake fi so? Na fi son miyar kuka, ko miyan taushe, ko kuma miyan kuɓewa, ko kuma miyan alayyahu.

Kana fatan samun cinyewa? Eh, ina fatan samun cinyewa. Musamman a jarrabawar makaranta. Ina fatan samun cinyewa, in cinye duka. In cinye ɗari bisa ɗari. Ina fatan samun cinyewa a wuraren ayyuka ko kuma idan an sa mana gasa. Ina fatan samun, in samu in cinye, in cinye shi duka ba tare da na rage komai ba. In cinye duka ba tare da na faɗi ba.

Kana yin harsashen lokacin bacci? Eh, ina yin harsashen lokacin bacci. Musamman idan ya kasance cewan ranan ba mu da wutan NEPA kuma ba, a a'm kuma bani da agogo. Wayana ba caji. Nakan yi harsashen lokacin bacci. Kawai sai in ce bari in kwanta. Kila karfe takwas ta yi. Idan ba mu da wuta ko kuma wayata babu caji, to bazan iya ganin agogo ba. Ba zan iya gane karfe nawa muke ciki ba.

Kana amfani da kunnen waya? A'a gaskiya bana amfani da kunnen waya, saboda shi wannan kunnen wayan ance mana yana saka mutum bazai ringa jin maganan da ake mishi ba. Yana da illa ga lafiyan kunne idan kana yawan amfani da shi. To saboda wannan dalilin ne ya sa bana amfani da kunnin waya. Ina amfani da normal waya na ne kawai. Bana saka kunnin waya saboda shi kunnin wayan yana saka kaji in ana maka magana, kaji baka jin me mutane suke cewa. To saboda wannan dalilin ne ya sa bana yin amfani da kunnin waya. Na fi amfani da waya ta kawai ba tare da kunnen wayan ba. Duk da cewan kunnen wayan ma wasu lokutan yana da amfani. Amma dai gaskiya bana amfani da kunnen waya saboda gudun cewan kar ya ja min matsala a kunne na, ko kuma ya zama na mutane suna min magana bana jin me suke cewa. To shi ya sa bana amfani da kunnin waya.

Kana iya gabatar da rahoto? A'a, bana iya gabatar da rahoto saboda ba aikin rahoto nake yi ba. Ni ina aiki ne a ofis. Zan dai iya gabatar da rahoto idan an ba ni wani assignment cewa in je in yi bincike kaza to bayan na gudanar da binciken, na kan zo in iya gabatar da abubuwan da ya faru, dame dame ake ciki. Amma bana iya gabatar da rahoto, sai dai idan an ba ni wani aiki an ce in gabatar da abubuwan da na fahimta akan wannan abun.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa ne ta hanyar yin nazari, ya zama rayuwa ta bai shiga cikin aikina ba, aikina ma ya zama bai shiga cikin rayuwana ba. Kafin na fara aiki, na kan tabbatar da cewa na gama komai da komai wanda ya zama mun dole ba tare da na shiga haƙƙin iyalina ba sai in wuce wurin aiki daga nan. Na kan fara tunanin me ya kamata in yi kafin lokacin aiki ya yi.

Allah, kana duba calender kullum? Eh, ina duba calendar kullum saboda in san a wace rana muke, a wane wata muke, me ya kamata in yi a wannan ranan, wata ya kusa ƙarewa ko bai kusa ba. Ina duba kalanda kullum saboda sanin me ya kamata in yi, a wane wata muke, a wata rana muke. Ina duba kalanda kullum saboda watakila na ce rana kaza ga watan kaza zan yi kaza ko kuma ina da wani meeting ko kuma wani haduwa na kasuwanci. To idan mutum bai duba calender ba, ba shi da yadda zai yiya gane a wane date kake, wace rana muke yau, sai in ka duba calender ne za ka iya ganewa. Saboda haka ina duba kalanda kullum saboda shi duba kalanda yana ɗaya daga cikin abin da ya shafi rayuwar mu saboda ka gane wace rana muke, wane wata muke, me ya kamata in yi a rana irin ta yau da sauransu.

Yaya sa hannun naku yake? Yaya sa hannunki yake? Yaya sa hannunka yake? Sa hannuna yana da matuƙar kyau saboda mutane da yawa sukan so in sa musu hannu a takadda. Idan aka ganni, za ka ga ana so a ce in yi kalan sa hannuna. Wasu ma hakkwafa suke yi, su ce in sa musu hannu a jikin wani abun rubutu, a jikin wani abun rubutu. Idan na rubuta musu sa hannuna sai ka ga suna so su kwafa yanayin yadda na yi. Wasu kuma idan babu takadda a kusa sai su ce na rubuta musu shi a tafin hannunsu, wasu kuma a bayan hannunsu, wasu kuma sai su ce in rubuta musu shi a jikin tufafinsu. Gaskiya, sa hannuna yana da matuƙar kyau saboda har mutane sukan ce in kwatanta musu sa hannu mai kalan sunansu. Kaman yanzu Hafsa sai su ta ce in rubuta mata sa hannun wanda ya fara da Hafsa tana so ta kwafe shi ya zama a matsayin sa hannunta.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya. Musamman idan ina cikin farin ciki ko kuma wani ci gaba na ci gaban rayuwa ya same ni, sai in ji na fara yin waƙa cikin zuciya. A lokacin nema kawai zan ji na fara yin waƙan idan da kai na na ƙirƙira waƙan. Idan kuma wata waƙan nake bi, sai shima in ji kawai na fara yi. Ina yin waƙa a cikin zuciya musamman idan ina cikin farin ciki ko kuma idan wani abun murna ya same ni ko kuma idan anyi mun wani kyauta ko kuma dai wasu abubuwa daban daban.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Eh, ina ƙoƙarin zuwa wurare da wuri. Musamman idan an ce ana son a gan mu a wuri kaman ƙarfe goma, zan yi ƙoƙari in tashi da wurwuri in yi abubuwa na da zan yi na aikace-aikacen gida saboda in samu in fita da wuri in isa waccan wuraren da ya kamata in je da wuri. Nakan yi ƙoƙari na fita da wurwuri. Kamar yanzu idan an ce ana buƙatan ganin mu a wuri ƙarfe goma, to nakan yi ƙoƙari in fita awa ɗaya kafin ƙarfe goman nan saboda in isa waccan wuraren da wurwuri. Saboda sai ka tsaya jiran abin hawa, to shi ma zai ɗanci lokaci. Amma idan ka fita kafin lokacin, zaka iya isa akan lokaci ba tare da lokaci ya ƙure ba, ba tare da ka je daga baya ba. Nakan yi ƙoƙarin zuwa wurare da wurwuri ba daga baya ba saboda ba na son in rinƙa zuwa wurare ya zama nice a baya.

Wani wasa kake son yi? Ina son yin wasan ƙasa, da wasan ruwa, da wasan ƙwallon ƙafa, da wasan carapke wanda za'a haɗa rami sai azuba duwatsu sai mu rinƙa debosu muna maida su saboda yana da daɗi wasan 'yan carake. Irin kuna cikin wasa sai a ce "kin kai jakin ki nawa? A wani gida kike? Ɗayan wani, biyun wani, ukun wani, huɗun wani". Ina son wasan 'yan carapke, yana da daɗi. Zaku haƙa rami da kai da ƙawayen ka sai kuyi wasan ku, duk wanda ya ci shi zai kwashe 'ya'yan cikin rami. Sannan kuma ina son wasan ƴar gala-gala, shi ma yana da matuƙar daɗi. Zaku rinƙa wasan ku, kunayi kuna ɗan rera waƙoƙin ku. Ina matuƙar son wasan ƴar gala-gala saboda shi ma yana da daɗi.

Kana sanya safa kullum? Eh ina sanya safa kullum musamman idan zan fita. Ina sanya safa saboda yana da daɗi kuma maƙafa al'aura ne ga namace a addinin musulunci. Yana da kyau ka rufe ƙafanka saboda zaki ji ki kin fita cikin mutunci da kamala kuma zai kare ki daga duk wani dauɗa da zai zo ya taɓa miki ƙafa. Ina sanya safa kullum musamman idan zan fita ko a gidan ma ina sakawa idan ana sanyi ko kuma idan ana ruwan sama ko ba a sanyi ba a ruwan sama. Ina sanya safa kullum har da daddare idan zan kwanta bacci. Wasu lokutan zaka same ni da safa a ƙafana saboda na riga da na saba da saka safa to bana iya barin ƙafana ba tare da safan ba har idan ban sanya safa ba nakan ji cewan kamam ma babu kaya a jikina.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi ina jin matuƙar daɗi saboda a ranan za ka samu wasu 'yan kuɗaɗe na wahalhalhalen aikinka da ka yi sannan kuma dama kila kana da wasu abubuwa da kake da burin ka siya bayan kulun albashin. Ranar da za a biya albashi ina cikin farin ciki saboda zan samu wasu 'yan kuɗaɗe za a biya ni ladan aikina. Ladan wahalhalhalen da mutum ya yi zai an samu wasu kuɗaɗe da zai ansa siya wasu abubuwa da yake so ya siya yake anjima wasu kuɗi su shigo mishi. Nakan ji matuƙar daɗi a duk ranar da aka ce yau ranar da za a biya albashi. Nakan yi farin ciki sannan bayan an biya albashin nakan je na kallo wasu lokutan ma nakan je cinema nayi kallon fim.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abubuwan da nake yi lokacin da nake jin damuwa suna da yawa. Na farko, na kan yi alwala, in yi sallah in roƙe Allah ya yaye min ƙuncin da yake damuna. Sannan bayan nayi sallah sai in samu in ta karanta tasbihi kamar Subhanallahi wa bihamdihi, Allah ya yaye min ƙuncina. Sannan sai nayi tunani cewa in wata rana ma duk za mu mutu. Wasu lokutan kuma na kan yi kuka saboda kuka yana, yana rage damuwa. Idan ka ɗan yi kuka za ka ji damuwar ta ɗan rage. Wasu lokutan kuma zan iya gaya ma ƙawata cewa ina cikin damuwa kaza, za ta iya ba ni shawarwari, ta lallashe ni, ta ba ni haƙuri, ta yi min nasihan cewa haka rayuwa take, wata rana farin ciki wata rana baƙin ciki. Abubuwan da nake lokacin damuwa suna da yawa na kan zauna na yi shiru, na kalla sama, ina tunanin cewa wata rana ma za mu iya mutuwa sai in yi haƙuri da abin da yake damuna. In bar wa Allah kome, in roƙe shi cewan ya yaye min damuwa.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh ina shuka tsire-tsire a gida, musamman tsire-tsire masu amfani. Ina shuka tsire-tsire masu amfani a gida kamar su kayan ƙamshi, lemongrass, kamar su na'a'a, tafarnuwa, fulawa. Ina shuka tsire-tsire a gida har wasu ma sukan siya a hannuna. Nakan shuka mangwaro da kuma gwaiba da lemu. Ina shuka tsire-tsire a gida. Ina da bishiyan, ina da bishiyan lemongrass wanda na shuka shi nake tsinka duk sanda zan haɗa shayi. Sannan ina da na'a'a'a, sannan kuma ina da fulawowi waɗanda na shushuka. Sannan ina da shukan mangwaro, shukan tsiron mangwaro wanda na shuka shi ma ya fito. Kuma ina da shukan tsiron ganyen gwaiba shi ma ya fito. Kuma ina da tsiron shukan ganyen darbejiyya shi ma dai ya fito saboda yana da matuƙar amfani a ci. Ɗan Adam yana da shi kusa da shi.

Kana zama kan gwiwa? Eh ina zama kan gwiwa idan ina buƙatan zama kan gwiwa kuma ina zama kan gwiwa kamar a lokacin sallah. Idan mutum zai gaishe da Ubangiji dole akwai inda za a zo sai ka zauna a kan gwiwanka. Haka nan ma na kan iya zama a kan gwiwa idan na ji zamma da uwawuna ya dame ni ko ɗuwawon yana mun zafi na kan zauna a kan gwiwa.